Amin laikum. Yanda ake jagoran mutane a bangare nawa shine abubuwa daban-daban ne yake sa yake kamancewa a wajen jagoran mutane. Na ɗaya shine shugabanci. Naga jagoran nan a cikin maganin shugabanci shine abu, abu asalin mai girma a cikin jagoran mutane. Shugabanci, yanda shugabancinka yake, ya girman shugabancinka yake, ya halinka na shugabanci, ya kake da mutanenka. To a gaskiya jagoran, jagoranta mutane yana da abin wahala ne amma indai zaka tsaya da gaskiya ba hassada zaka samu iman jagoran mutane.

Eh, ina amfani da kunen waya. Ina amfani da kunnin waya don ya fi mun sauƙi kuma, da kuma yanda ake ƙera abubuwa ya zo mana da sauki ma rayuwa. Amfani da kunnin waya, amfani da kunnin waya abu mai kyau ne a wajena saboda ba zan shiga hakkin mutane ba kuma ba zan damu wainsu mutane ba haka, kaga. So amfani da kunnin waya gaskiya a wajena abu ne mai kyau kuma yadda technology na yau ya tsara mana abubuwa yana zuwa mana da sauƙi ma rayuwar mu a cikin kowane makon na rayuwar mu.

Haba. Ai wannan ai in dai rera waƙa ne, ni ne asalin mirikan waƙa. Dan tun da nima ina da album nawa da playlist nawa a, a social media. Ina iya rera waƙa sosai ma. Wannan kamar baiwa ne wanda Allah ya bani kuma Alhamdulillah shi da shi. Ina fahimta kuma mutanen na suna ji suna fahimta abin da nake rera ta a waya, a waƙa, a waƙa. Waka abu ne kuma mai kyau kuma a duk a wajena saboda na tashi da shi kuma har yau har gobe ina iya rera waƙa, ko wane irin waƙa.

Haba, indai maganin sa uniform a wurin aiki ai, mu ne uniform ɗin ai. Mu ne uniform ɗin kam. Mune unifo mun mune uniform ɗin wallahi, don aikina kuma, aikin soja na keyi kuma Hello. Aikina kuma aiki ne wanda, ni aikin soja na keyi kuma aiki ne kuma wanda shine da uniform. Da uniform aka san mu da shi. Kuma indai aikin uniform kuma shine aikin security ko aikin koma mene ne. Amma lalle ba lalle ba ne shine wai in kana sa uniform shine kana aikin tsaro ba. A'a, aikin uniform ko a ɓangare halt ko a ɓangaren ko ta ina akwai aikin uniform. Amma gaskiya mu kam muna sa uniform wurin aiki sosai, sosai. Uniform ne kullum da shi. Cikin bisa ɗari muna sa uniform kusan kashi casa'in da biyar a kowane rayuwan mu.

Kana fison zama a birni. A nikam nafi sun zama a birni a ƙauye dan saboda ƙauye gaskiya akwai abubuwa da dama wanda ya kushe a wajena. Ƙauye akwai kwancan ankali, akwai saukin rayuwa, akwai abinci, kai kam rayuean ƙauye kam gaskiya a wajena yafi na birni ƙar ga Allah. Rayuwan ƙauye gaskiya saukin rayuwa, saukin mu'amala, babu wani fitina da sauran su.

A nan jaha na a'a, a arewa gabas da Najeriya, inda muke zubar da shara shine muna ɗan samun inda muke tarawa, in muka tara, daga wajen tarawa kuma muna da mutanen da suke musamman aikin su kenan. Akwai mutanen da musamman aikin su kawai zabar da shara. Amma mu kam muna samun inda zamu shirya abin mu tara shi wurin ɗaya. In muka tara shi wurin ɗaya, to kowane sati-sati, masu ma'aikata na su da yawa zagaye-zagayen suna zuwa kowani anguwa suzo su cire.

Ah, bokitin, bokitayen da muke da su a gida gaskiya yana da yawa. Amma wanda na, wanda zan iya ƙirga wa kam. Akwai bokitin wanka, akwai bokitin wanke wanke, akwai bokitin kuma na asalin musamman na shan ruwa, akwai bokitin kuma na utility na, eh, abubuwan na gida. Kai kam, bokitin da muke, bokitin da muke da su a gida gaskiya zai kai kamar guda, guda ashirin da biyu, guda sorry, guda bakwai ko takwas. Asalin bokitin da ake amfani da shi kenan, guda bakwai ko takwas haka nake tsammani. Eh.

A kasuwa kam, ni kam a wajen mu kam ko a wajena kasuwa muna zuwa kasuwa a kowane wata, ƙarshen kowane wata muke zuwa kasuwa a wajena kenan. Umm, a lokacin ne muke zuwa mu siya duk abubuwan da muke bukata eh saboda amfani ya shiga gida. Amma kamar irin ƙananan ƙananan kayan miya, kayan miya haka kowane sati kuma matata tana zuwa kasuwa kuma ta siya kayan miya a kasuwa. Amma musamman zuwan mu kasuwa shine kowane wata, ƙarshen kowane wata ne muke zuwa kasuwa anan wajen, a wajena kenan da iyalina. Zuwa kasuwan kowane wata shine zamu zo zamuje mu siya kayan abinci wanda zamu ci wanda har zai kai mu na wata daya. Wa'e in dai zuwa ɓangaren kayan miya ne wancan kuma muna, muna zuwa kuma kowane sati.

A'a a'a ni kam gaskiya na fi son kayan zaki gaskiya. Akwai wani karin magana da Hausawa suka faɗa na ji, wai da wahala ya kashe ni da gwara dadi ya kashe ni. To ni kam gaskiya muna, muna shan zaki kam. Na fi son kayan zaki akan gishiri, har ga Allah.

A kayan marmarin kuma gasunan daban-daban, ko ta ina, amani kayan marmari na shine abun kayan marmarin da na fi so shine duk abun da ya zama kaman madara, eh madara ko kuma chukuliti haka. Gaskiya, har ga Allah. Amma kayan marmarin da na fi so shine madara. Na fi son madara kowane irin madara, akwai madaran shanu akwai madaran ƙuyanka, madara kowane iri-iri. Amma madara kam ina son shi madara sosai, harga Allah. Amma madara kuma yana, yana mun amfani sosai a jiki.

Eh, a waje na kam duk lokacin da na samu, duk lokacin, duk lokacin da na samu lokacin yin samun ɗaukan waya na shine nake duba saƙonni a waya. Duk lokacin da ka ga kuma zan, zan ɗauka waya ko zan fita shi ma ina duba samun aiki.

Ah, kamar ni kenan da mun zo daga jahar Gombe a arewa gabas ta Najeriya. Muna yin taro a so ɗaya a ko wani mako a wajen mu kenan. Kuma taron kuma da muke yi, so ɗaya muke yi a watan Disamba na, watan Disamba na ko wani shekara. To lokacin ne za ka gan jihoyi na da mutanen ƙauyen mu da mutanen ko ta ina za su zo a haɗu.

Farkon abun da nake yi idan na shiga ofis nawa shine, zan farko farko abun da nakeyi shine zanyi addu'a. Addu'a nake yi. In nayi addu'a tukuna, na gama addu'a na kafin in zo in ajiye jakka na da hula na da kome, kome. Amma musamman farkon lokacin da na shiga ofis abun da nake yi shine addu'a. Addu'a nake yi first tukuna kafin wani abu.

A nikam gaskiya na fi son zama a gujera wlh, gaskiya har ga Allah. Kujera ya fi mun taburma, taburma sai dai in zan yi bacci ne nake zama a taburma. Amma haka kujera, kujera zan fi balance, zan fi balance da komai da komai. To musamman ni kam na fi son zama a kujera gaskiya, gaskiya. Kuma na fi samun nishaɗi kuma a wajen kujera, wajen zama a kujera.

Hmm, tau wurin aikin mu, ay, wurin aikin mu kamar aikin, aikin, aikin tsaro, aiki ne wanda musamman sai ka dage da wasu abubuwa. Tau wurin aikin mu, wurin aikin mu gaskiya, gaskiya alhamdulillahi za a ce dai. Alhamdulillah za a ce, har ga Allah. Amma wajen aiki din ba sauƙi don tun da ni ma'aikata ne a, ma'aikata ne a tsaro na Najeriya, ba ma samun zama, ba ma samun walwala, kullum muna cikin aiki. Amma alhamdulillahi wurin aikin ɗin za a ce alhamdulillahi idan da shi muke haƙuri muke ciyar da iyalan mu da family mu da wasu abu, abu, abubuwan da ya zo mana. Kaga dole kuma. Kaga dole mu yi haƙuri wajen aikin mu. Aikin in ba daɗi ba daɗi, amma haka muke lallaɓawa.

A ni kam so ɗaya, ni kam so ɗaya ni ke share gida fa. Indai aiki na kam so ɗaya ni ke share wa. Dan ni kaɗai ne a cikin ɗakin so babu wani datti ko wani abu wanda sai samu yayi datti da wuri haka kuma alhamdulilahi kam sai ɗaya kam nike share ɗakina ni kam so ɗaya ni ke share aiki na.

A'a tabarau kan ina sa tabarau sosai ma kala kala kala kala akwai Rayban. Akwai ina sa Rayban ina sa eh Tom Ford. Ko wana eh amma tabaraukan ina sawa sosai, har ga Allah. In ka ga nacire ma tabarau a fuska na sai dai may be zan yi bacci. Eh in ba bacci ba gaskiya ba abin da yake raba ni da tabarau a fuska. Dan ko dan saboda wajen aikina ma alone yana sama in yi amfani da shi dan saboda ƙura da rana da abubuwa daban daban. Amma kaga tabarau dinnan ne asali ne asalin mutumin ne mai son sa tabarau sosai sosai sosai kuma yana mun amfani kuma in ka gana cire ma tabarau na sai dai zan yi alwala ko in dai zan yi bacci. Ko wani aikin ƙarfi haka sosai. Amma in dai aikin na ne wajen masallaci, wajen gida, wajen kasuwa, kasuwan dai dukka ina ina amfani da su sosai sosai. Amma alhamdulillah kam ina kashe ma kaina kuɗi wajen siyan tabarau sosai wallahi wallahi. Musamman ina kashe kusan a shekara fa ina kashe masu ina kashe ma kaina kusan dala dala ɗari biyar. Dala ɗari dala ɗari biyar zuwa ɗari tara a wajen tabarau kawai na sawa wanda nake amfani da su. To kai ma kasan duk wanda zai kashe ma kansa tabarau kusan dala dala ɗubu biyar gaskiya kai ma kasan shima yana amfani shi sosai. Ma kasan abun da ya sa ma tabarau na na zo ina amfani sosai don saboda ina amfani da kwamfuta kullum kullum so don saboda wutan kwamfuta ɗin yana damuna a fuska so shine likita ya gaya mun wai in dinga amfani da shi haka so kaga tun lokacin nan da zo nake amfani da shi kuma abun ya zo mun da sauƙi.

Eh, ina amfani, ina kunna tsaron batiri saboda yana amfani, muna amfani da shi sosai shima a nan wajen. Akwai, akwai batirin da muke amfani da shi, batirin da muke amfani da shi wajen, wajen kunna tsaro kuma yana amfani, muna amfani da shi sosai sosai a nan wajen. Ina kunna tabbas ina kunna tsaron batiri.

Eh ni kam nafi son taxi akan bus bus don saboda sa kaga bus, mutane da yawa ne suke shiga bus. Amma ka ga taxi, taxi iya kuɗinka iya shiga linka. In kana da kuɗi in ka kira taxi yanzun nan zai zo ya ɗauke ka kaje inda kake bukata. Amma ka ga bus, bus dinnan bus dinnan sai ka yi booking sai ka jira mutanen da dama kuma mutane da dama sun zo sun shiga. Amma ka ga taxi, taxi dinnan yanzu yanzun nan da kuɗinka kana da shi kana kiransa kawai za ka je ka, za ka je ka shiga ka je inda kake so. Kuma ya fi sirri kuma ya fi sauri an fi amfani da shi. Amma ka ga a nan wuraren mun nan bus bus bus na talaka ne amma ka ga taxi sune masu ɗan dama dama masu ɗan kuɗi kuɗi kaɗan. Amma ka ga bus na masu talaka ne wanda ƙaramin kuɗi ne amma ka ga taxi taxi kuɗinsa ma yafi na bus.

Eh, ni kam inda nake cin abinci a wurin aiki shine akwai ɗaki musamman na wajen cin abinci ana kiransa da wajen cin abinci da dining room kenan. A wajen muke cin abinci ko dining hall. Da musamman muna da wurin cin abinci a wurin aiki. Im'im ba mu ci a dining hall namu ba za mu je irin restaurants na su na company ko na aiki a wajen muke cin abinci. Musamman a restaurants ko a aiki.

Eh tabbas ana yin biki ranar a-haihuwa amma ni kam, har ga Allah bana, bana, bana, bana wani biki. Abin da nike yi kawai in lokacin bikin ranana ya dai wato, kawai ina zuwa masallaci ne in saya dabino kawai in raba ma almajirai. Shi kenan abin da nake yi kenan. Inda nake bikin ranar haihuwa, haihuwana kenan. Amma musamman wayansu mutane kuma daban suna haɗa har har casu suke haɗawa ranar bikin, ranar bikin haihuwarsu. Amma ni kam bana yin wani biki. Zan je in saya dabino ne nawa, inna sai dabino nain je in samu almajirai in raba musu sai an yi addu'a Allah yasa haihuwa mai albarka. Shi kenan inda muke, inda ni nake bikin ranar haihuwana kenan. Amma a nan wurarenmu nan waje mutane da dama suna yin biki sosai. Har da su sayi kek, su gayyato mutanen arzikinsu, iyalinsu a zo a yi, ci abinci, a ɗau hotuna, a yi addu'a.

Eh, akwai app dama wanda nake amfani da su wajen amfani da shaidan saƙonni. Amma wanda ni nake amfani da shi shi ne ina amfani da WhatsApp, ina amfani da Messenger kuma ina amfani da asalin text message wannan na wayan. Amma application da nake amfani da shi sosai, da na fi amfani da shi sosai shine na WhatsApp. Na fi, na fi amfani da na WhatsApp sosai. Har ga Allah, muna fi ganewa kuma yana bani abin da nake so. Kuma da shi muka fi a yanayin da muke amfani, a yanayin da muke garayunmu wannan lokacin, lokacin da an waye sosai. So, mutane da dama muna amfani da application na WhatsApp ne wajen yin saƙonninsu.

Alhamdulillahi kam na zo wannan shashe. Wannan shashen ya ce mun kana sanya agogo a hannu sosai ma har na fita hankali ma. In kana nema asalin mutum da yake son agogon hannu haka. Ni a shekara ina iya kashe ma, ina iya kashe ma hannuna wajen sanya agogo kusan dala dubu biyar. Musamman in ina da kuɗin ko ina son agogo sosai kuma nafi son agogo. Kuma a duniyar nan in dai za ka mun kyauta in ba ka mun kyautan agogo ba gaskiya ba ka burge ni ba. Musamman kam agogo kam ina son shi sosai har ga Allah. Kuma ina in ka gana cire ma agogo fa a hannuna fa kai wani lokaci sai dai zan yi wanka. Amma akwai wasu agoguwan da, akwai wasu agoguwan da ba na ma cire su ma in zan yi wanka. Dashi nake wanka sai dai in ka gana cire ma agogo a hannuna shine na zo yin bacci. Wallahi ina zan yi bacci shine amma musamman kullum kam sai ka ganni da agogo. Kullum kullum sai ka gani da agogo a hannu. Musamman kuma agogo kuma kala kala ina amfani da G-Shock, ina amfani da Swiss, ina amfani da, da Reflin, ina amfani da gasu, ina amfani da cardio. Gasunan kala kala duk inda kike. Wallahi ina son agogo sosai. Kuma ga Red, ga, ga Reblon kuma shi ma ina son shi sosai. Agogon hannu sosai a nikam ni ina amfani da shi sosai har ga Allah. Har ga Allah ina amfani da agogon hannu sosai.

Eh hannun da nake amfani da ita shine hannuna na hagu. Ni asalina na ni bahago ne. To inda yanda na tashi na ga kai nake nan. Baiwa da Allah ya ba ni kenan. Ni asalina ni bahago ne, so ina amfani da hannun hagu ina yin abubuwa da dama sosai. Wallahi. Na fi, na fi, na fi amfani da hannuna hagu wurin aiki masu kyau.

A'a ina kulle kofa a tab in dai wajen bangaren kulle kofa ne, kullum kam sai na kulle ƙofa nan kullum. Saboda ɓarayi sun yi yawa, abubuwa mutane sun yi wahala, shahin rayuwa daban yake. To dole kullum ƙofa sai na kulle. Ina kulle ƙofa na. Ina kulle ƙofa na kullum, kullum ko ina ciki ko ba na ciki ina kulle wa. Ina ciki ma ina kulle wa, ballenta nema bana kulle wa, ballenta ne bana ciki. Ina kulle wa kullum wallahi.

A, ni kam a waje na, ni banda asalin lokacin, banda asalin ainihin lokacin da nake rubuta rahoto, ni ko wani lokaci da ya kama amma inche kamar sau goma ko sau goma sha biyar ina rubuta wa. Amma duk, kamar bayan da baya kamawa, duk yanda ya kama ina rubuta wa, ina rubuta wa kuma, kuma nake so nawa zanche kamar sau goma nake rubuta ruhotona.

Yanda nake bayar da ra'ayi a aiki shine yanayin irin aikina ba irin aiki bane wanda kowa yana da izinin ba da ra'ayi a wa-- ba kowa bane ke da yanayi bada ra'ayi. Don aiki ne wanda muna amfani da, da girma a wajen aiki. So irin kalan aikina baya yarda ma a ba da ra'ayi, sai dai ra'ayin na aikin.

A'a, ni ina jin kukan zakara sosai da safe don saboda ma, me yasa ma ya zama haka sosai don saboda ina kiwon zakara ma a gida. Ina da gonan zakara ma a gefen gidana. So ni ma nake kiwon su. To kaga su suke ta da ni ma. Musamman su ne alam, su ne asalin alamna zakara. So kukan zakara kuma kama a kunne na suke. Ina jin kukan zakara da safe. Ko wane safe sai na ji kukan zakara. Wannan dole ne a wajena saboda ina da gonan za-- ina da gonan dabbobi kuma ina da gonan zakara. Ina da gonan gasu. Nan dai tsuntsaye daban-daban, daban da daban a wajena. So, ni kam kukan zakara kam ina jin su sosai kowane safe.

Eh, gaskiya ina rufe bakina lokacin hamma dan saboda bai da kyau ma kana hamma ma baka rufe bakinka ba. Gaskiya ba taɓi, ba taɓiwa mai kyau bane a addinin musulunci. So in kana hamma ma musamman ma kowa likita ma yana so, ko a addinicin ma yana so ma in kana hamma mutum ya rufe bakinsa. Ni kam, wannan ya bi jini na ya bi jiki na. Kowane lokacin da nake, kowane lokaci da nake hamma ina rufe bakina. Saboda me yasa ake rufe bakina saboda ba ka san me, me yake, me yake tafiya a sama ba. Irin su kuɗa da su waye, da su waye waye zasu iya shiga bakinka. So likita ma yana, yana bamu shawara ma duk lokacin da mutum yana hamma ya, ya kamata ya ringa rufe bakinsa.

Ai lokacin ai yin harsashin lokacin bacci lokacin baccinma shine asalin lokacin da harsashin dinma yafi dadi kuma lokacin ne ma zakaga, abun da lokacin ne ka gama aikinka, lokacin ne ma duk abun da kike so ka yi lokacin ne na yafi. Lokacin baccinnan shine lokacin ne yafi tsayi ya fi daɗi. Ni kam ina yin harsashi lokacin bacci wallahi. Kai duk lokacin da zanyi bacci sai ka ga nayi harsashi. Wannan ya zama mun dole. Saboda in duba aso, in duba abubuwan da nayi, wanda ban duba ba daga tun daga safe har lokaci har dare.

Aaa nikam, arga Allah bana rubutawa don ban tashi da shi ba. Bana rubutawa nikam bana rubuta kashin kuɗi aiki bana rubutawa. Ni kawai in ya zo ya zo mun ne don saboda na san adalin abin da nake amfani da shi. So nikam bana amfani da bana, bana rubutawa, bana rubutawa gaske arga Allah.

Tabbas, ya kai ni yadda-- ni yanda nake daidaita aiki da rayuwa shine yin mutum, a yanayin da muka samu rayuwar mu yanzu, yin mutum bai aiki ba ba zai iya daidaita ma rayuwarsa ba. To ka ga, aiki da, aiki da daidaita rayuwar mu dole zai zo kusan wuri ɗaya. Ni yanda nake daidaita aiki da rayuwa shine a bi rayuwa a hankali kuma duk abun da muka, muka yi sai Ubangiji ya sa kamana. In ka yi mai kyau ka ga mai kyau, in ka yi mara kyau ka ga mara kyau.

Eh, ina duba daftarin kuɗi kam. Tab ina dubawa kam duk abin da, indai duk abin da ya kawo maganan kuɗi. Ai dole sai da rubuce-rubuce a jama'an sani, hmm komfuta. Kaima kasani ai duba daftarin kuɗi ai dole ne a waje na saboda mutum ya san abun ya, mutum ya san yanayin abun da yake shiga masa da fita masa. Kaga kuma rubutu kuma yana da kyau, yana da kyau ba tsoro ba dan saboda tsaro ne ba. Ba tsoro ba dan saboda tsaro. Ko don tsaro ma zaka rubuta. Za ka rubuta kuma ina dubawa, ko don tsaro ma zaka duba daftarin kudin Allah sa mudace.

Ah, sau s-- eh, yanda nake tsarkake gidan, gidanmu shine, mm, mu kam mu a sati sau ɗaya muke yin su asati. Asati sau ɗaya nake tsarkake gidanmu, sau ɗaya ne ke yi ta.

Abun, abun mafi mahimmanci a kasuwanci shine guda ɗaya a wajena shine jari. Ni a wajena, ni a wajena kenan ko abun da yafi, abun da yafi muhimmanci a kasuwanci shine jari. In kana da jari ka gama da kasuwanci. Wallahi tallahi in mutum kana da, in dai kana da jari kam, jarin ne shine abu mafi muhimmanci a kasuwanci. To in ka, in ka samu jari ai shikenan, ba ruwan ka da wani. Kagaa. So a indai ɓangaren kasuwanci ne kam, indai ɓangaren kasuwanci ne gaskiya har ga Allah, in kana da jari shikenan ka rufe ƙofa, ba wani shege. Wallahi. Koma mene ne zai zo daga baya. Amma in kana da jari, in kana da jari to za kayi kasuwanci. To ni awajena kenan abun da yafi mun muhimmanci a wajen kasuwanci shine jari. Bayan jari sai, sai, sai kostomomi. Hmm. Ka gane so awajena kenan ni kam number one kam abunda yafi mun mahimmanci a wajen kasuwanci shine jari da mu'amala da mutane jari.

Abin da yake don kiyaye lafiya na shine namba one shine na farko. Ina tsaface muhalli na na farko kensn. Inna kai na mahalli na sai, sai in bi maganan likita abin da likita ya gaya min. Yayin da zan ci abinci, abin da zan ci, abin da bazan ci ba, abin da zai jawo mun matsala, abin da. Shikam a waje na kam ni nake, nake yi don kiyaye lafiya shine tsabta. Tsabta shine yana, shi tsabta shine abu na farko don kiyaye lafiya. In akwai tsabta a gaskiya, in zuma a koma mamaye zai zama sauƙi. Cuta ma bazai zo kusa da kai ba. Abubuwa da dama bazasu zo kusa da kai ba cuta kenan. A ga in dai kowane lokacin muhallin ka yana fesfes, ba wani datti ko duk kota ina fespas. Ina ga abin da haka zak samu saukin rayuwa. To abin da nake yi, abin da ni nake yi don kiyaye lafiya na shine tsabta.

Eh tabbas ina iya bada, nikan gaskiya ina iya bada barkwancin saboda ina cikin ɗabi'u mai kyau a cikin addinin Islam. Ina iya gaskiya, harga Allah, ina iya bada barkwanci saboda me yasa a yanayin da muka samu rayuwar mu yanzu ba mu san taya za mu amfani da juna ba. So ka gani?

Menene burin ka a aiki? Burina a aiki shine yanzu in zama, in zama Major General a wurin aikina. Gaskiya, in samu, in samu mukami, mukami da dama sosai har in kai da mukamin Birgediya General ko Major General a rayuwa na. Tun da har yanzu kowa yana so abu mai kyau.

A'a, ni dai ina yin kasuwanci dai amma bana tafiya kasuwanci. Dan irin aikin da nake yi shi irin aiki ne wanda sai an zo a neme. Irin kasuwanci da nake yi irin kasuwanci ne wanda sai an zo a neme ni. Mutanen za su neme ni, ba wai ni zan neme su ba. Ina tafiya kasuwanci amma kasuwancin da nake yana tafiya aiki na nake yi, aiki na wurin daya nake yin kasuwanci na.

Lokacin rana da na fiso shine lokacin, la'asar, lokacin la'asar zuwa Magrib, lokacin yamma ke nan ko? Eh, lokacin rana. Amma asalin dai yamma, lokacin rana kuma a cikin wannan kuma shine lokacin ranar Juma'a. Ranar Juma'a ɗin nan ma shima ina son lokacin, eh, lokacin Juma'a ke nan, ina son ranar Juma'a.

A babbar magana ke nan. Irin miya da nafi so shine irin, shine miyan taushe. Da gaske ina son miyan taushe sosai ko, ko miyan yakuwa, ko miyan, um, kuka. Ka ma, ka ma, ka gan miyan taushe dinnan? Haba malam. Bana wasa da shi. Sosai. Wallahi bana wasa da shi wallahi sosai. Miyan kuka ma shima. Kuka in ya sha kifi, da ya sha magi ya sha kifi, dan buro ubannan. Haba malam. Gaskiya ina son miyan taushe ko miyan kuka.

Wasan da na ke so ya shi ne wasan, wasan gudu. Na fi son wasan gudu sosai. A gaskiya, ni ma na tun ina yaro ma, ina iya gudu sosai. Na iya tserasosai, na iya gudu sosai wallahi. So shi wasan da na fi so kenan.

Abincin da na fi so shine abinci, shine shinkafa da wake, ayamin shi jalof da manja. Wallahi kwarankwasa wallahi. Ka ga shinkafa da wake, ayamin shi jalof da manja ko? Haba malam. Wani abu sai ka samu shi, sai ka samu Coca-Cola naka. Samu Coca-Cola naka mai sanyi malam. Haba. Wallahi sai an ture ni wallahi.

Aaa, nikan a waje na so, so biyu nake goga haƙorana wallahi so biyu ne. Da safe in na tashi da safe kuma da daddare in na tashi in zan, in zan je na yi bacci sai na, sai na goga haƙorana. So biyu kenan nake goga haƙorana so biyu. Gaskiya so biyu nake goga haƙorana.

Eh ina ci da cokali kuma inaci da hanu. Akwai kalan abinci wanda in na samu da cokali zanci. Akwai wani kalan abinci kuma in na samu kuma ko na ci da cokali bazanji daɗinsa, ba sai na sa hannu, sai ina sa hannu dole. Kaman irin abinci kamar tuwo. Haba in kana so ka ji daɗin, inde inde ni ina so na ji daɗin tuwo da miya ci da hannu na. Wallahi na fi ƙoshi.

A'a fanka kam muna da fanka kam a wurin aiki na. Fanka ma babba ma irin na zamani ma irin wanda yake hura raɓa ma muna da shi. Fanka ma daban daban muke dashi a ofis na mu a wurin aiki na. Akwai wanda ake ɗora wa na salane yake fitowa da na raɓa kuma irin aikin sa a turanci ana kiran sa AC.

Eh, ina son cin abincin titi ba wai ina so ba ne, amma yana yanayin da muka samu kanmu ne yau a yau dinnan. Abincin titi ya fi sauƙi akan abincin shago, akan abincin restaurant ya fi sauƙi. Kaga yanayin da muke yanzu kuma sai a hankali. To gaskiya ina cin abincin titi ba wai don son raina ba, saboda yanayin da muka samu kanmu a rayuwar.

Eh, kuɗin wutan lantarki depend, ka gane depend on yanayin yadda applience na gidan ka yake ne. Amma a wajena yanzu kuɗin da nake biya a wutan lantarki a wata shine dubu ashirin da bakwai. Dubu ashirin da bakwai dinnan nake biya kuɗin wuta kowane wata, kuɗin wuta kowane wata a nan wajen, a wajena.

Ah nikam, nikam bana iya, bana iya ɗinka tufafi kam. Wannan ba ɓangare na bane, wannan ba ɓangare na bane wallahi. Ba ruwa na da wani dinke-dinke. Wannan abarma su tailoli da wayansu abubuwa, amma nikam, ni kawai ka barni ni kawai da bindiga kawai shine nawa.